Abin da nake yi idan na kamu da mura shine ƙoƙarin kiyaye abubuwan da suke kawo mura kamar ƙura, amfani da ruwan sanyi da dai sauran su.

Eh ina zuwa kasuwa ranar Juma'a, wata rana ranar Asabar wani kuma ranar wani ranar Lahadi ko ranar Laraba.

Yadda kowa yake jin hayaniya haka nake ji. Sai dai ni bana gaskiya bana son hayaniya, bana son zama inda ake hayaniya.